Tambaya ta ta farko a yau shine ya kake jurewa zafi? Eh to, tunda shi zafi wani abu ne wanda dole yanayi yake fada, shi babu yadda zaka dashi. Dole sai dai kayi amfani da abun da zai sanya ma jikinka ko zai sanya ma zuciya. A taƙaice dai ina iya jurewa zafi ta hanyar samun inuwa in shiga ko in neme abun sanyi in sha ko in neme abun sanyi in sa a jikina.

Tambaya ta biyu a wannan rana shine wani launi labulenku suke? Eh to launin labulen da suke namu a ɗaki sune launin, launin makuba wato brown kenan. Su na, ah, ruwan, eh brown kenan. Launin, launin brown ba makuba, ashe makuba ba na launin brown.

Tambaya ta uku ita ce nawa madubi kuke da su a gida? Ma'ana madubi nawa kuke da su a gida? E to muna da madubi guda ɗaya a gidanmu wanda yana ɗakin babanmu. Shi kadai ake amfani da shi gaskiya. Tin da mu maza ne bama bukatar wani madubi. Madubi ɗaya ne a gidanmu wanda shi ma yana cikin ɗakin babanmu da shi kadai eh suke amfani.

Tambayata ta huɗu a yau shine, yaya kake koyon fasaha sabo? A to ina koyan sabuwar fasaha, ta hanyar zama da waɗanda na san cewa, suna da ilimi, kuma suna da ido, kuma suna da sani, akan wannan fasaha wadda nake so na koya. Sannan ina zuwa cikinsu, in nemi ilimi a wurinsu, in zauna tare da su, su koya min tun daga farko har, zuwa matakin da zan yarda cewa eh ni ma yanzu na ƙware a cikin wannan fasaha ko sana'a.

Tambaya ta tabiyar a wannan rana shine wane lokaci na shekara ka fi so? Eh to gaskiya a duk shekara lokuta biyu na fi so, lokacin azumi sai ka haɗa-haɗa lokacin ƙaramar sallah da kuma lokacin babbar sallah. Wannan lokutan a shekara gaskiya su su kafa kowane lokuta tsada kuma su su kafa su na fi so a ko a gaba ɗaya cikin shekara.

Tambayata ta shida a wannan rana shine sau nawa kake amfani da intanet? Eh to gaskiya ko da yaushe ina cikin amfani da intanet. Ba zan iya cewa ma ga ranar da nake, ga yadda nake, ga adadin da nake amfani da intanet ba. Gaskiya, ko da yaushe ina amfani da intanet, yah.

Kana shuka tsire-tsire a gida ita ce tambayata ta shida a wannan rana. Wato gaskiya ni bana wani shuke-shuke a gida. Sakamakon muna da gonakin da muke yin shuke-shuke, so babu buƙatar a ce sam yin shuke-shuke a gida. Yauwa, gaskiya bana wani shuke-shuke ni a gida. Wannan shine batun gaskiya kenan.

Kana, son karanta littattafai? Wannan tambaya ita ce tambaya ta takwas a yau. Eh, gaskiya hakika ina son karanta littattafai, musamman littattafai na addini. Ina yawan son karanta su, domin in fa'idantu, in ilimantu, kuma sannan in ƙaru da wasu abubuwa waɗanda na san Tabbas, in dai zaka ringa yawan karatu, to tabbas zaka dinga haduwa da abubuwan da ba ka sani ba.

Tambaya ta, ta tara a wannan safiya ita ce, yaushe kake cin abincin dare? Eh to ina cin abincin dare mostly bayan sallar isha'i. Ma'ana wajen karfe tara ko goma, kai har ina kai sha ɗiya ma gaskiya. Musamman ma dai karfe goma na fita abincin dare karfe goma. Wannan shi ne maganar gaskiya.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Wannan ita ce tambayata ta goma a wannan rana, a wannan safiya. Gaskiya babban nasarar da muka samu a, a aiki shine kammala aiki cikin sauri, cikin lokaci sannan kuma cikin inganci. Sannan mun kammala aiki mun samu yabo ta yadda mun yi shine ingantacce, nagartacce. Wannan shine nasara.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Eh, muna da bokiti guda shidda a gida. Haka ne, muna da bokitai guda shidda. Hudu, ko in ce uku, bakake wanda muke wanka da su, sannan akwai guda uku na fenti wanda ake amfani da su wajen ɗiban ruwa.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Wannan ita ce tambayata ta goma sha biyu a wannan safiya, a wannan rana. Eh, gaskiya ne, ina kwana ne, ba a kan gado ba. Ina kwana a kan katifa ne wato a ƙasa. Eh, gaskiya. Bana kwana a kan gado. Gaskiya. Wannan shine batun. Gaskiya bana kwana a kan gado ne.

Wane irin miya ka fi so? Wannan ita ce tambaya ta goma sha uku. A wannan safiya, a wannan rana, eh to gaskiya ne na fi son miyan kayan ganyayyaki. Wanda za yanka ganyayyake akai asa ingredients masu yawa masu dadi. Wannan miya ita na fiso gaskiya. Yahwa! Na fi son miyan ganyayyaki. Wannan shine batun gaskiya.

Yaya kake ajiye kuɗi? Wannan ita ce tambayata ta goma sha huɗu a wannan safiya, a wannan rana. Ina ajiye kuɗi ta hanyar adana su ta banki. Ina ajiye kuɗi ta hanyar adana su da yin adashe. Ina ajiye kuɗi ta hanyar adana su ta siyan karara. Ina ajiye kuɗi ta hanyar tanadasu ko in ba da ajiya ga wani amintacce mutumin kirki.

Wane gudu na fanka kake so? Eh to, ya danganta da yanayin da ake ciki, ma'ana yanayin zafi ne ko yanayin sanyi ne. Idan a yanayin sanyi ne ka ga fanka, idan wuta mai ƙarfi ce duka bai fi ka sata a ɗaya ba, in ta yi wuta ka sata a biyu. Idan kuma a yanayin zafi ne, gaskiya ina ƙure ta gaba ɗaya hamma in ƙara da wata. Wannan shi ne gaskiya.

Kana raba ayyuka ga wasu. Wannan ita ce tambayata ta goma sha bakwai a wannan safiya, a wannan rana. Eh to ya danganta da su wa muke tare da su kuma ya danganta da wane aiki ne za a yi. Idan aiki ne wanda ya shafe ni ni kadai mai amfanin raba shi ga wasu. Idan kuma aiki ne kamar a jam'iya ko a ƙungiyance ko a wajen aiki, haka dole kowa akwai role nashi da zai yi play. Sannan nan dole ka rarraba wa mutane ayyukansu.

Kana buga rubutu da sauri? Wannan ita ce tambayar da aka mun ta goma sha takwas a wannan safiya, a wannan rana. Sosai ma sosai, sosai, sosai da gaske. Ina buga rubutu da sauri ko da biro ko a tyfin sosai na iya rubutu da sauri. Don gaskiya, lokacin da muna a secondary ma babu wani mahaluki, babu wani ɗan ajinmu ko wani a makarantar nan wanda ya fi ni saurin rubutu. Don ina bin malami ƙafa sau da ƙafa da ya ɗauki al-- ah makan shi daga kan allo to nima Gaskiya zan ajiye biro na da gam littafi na.

Menene abincin da kake so? Wannan ita ce tambayar da aka mun a yau. Tambaya ta goma shatar a wannan safiya, a wannan rana. Eh, to gaskiyar abincin da na fi so shine dambu wato riga na abincin Hausa. Yayi, idan na samu dambu, alhaji. Riga na ke nan. Ta sha man gyada malam. Na zabga mata maggi malam. La hawla wa la quwwata illa billah. Na samu ganye ko salat ko kabeji. Na yanka kayan miya, tumaturi da albasa da koren daddasai. Na sami yaji na tafarnuwa alhaji. Na barbaɗa. Wai yo! Allahna sai ka jira. Ga wani ruwa na mai sanyi alhaji. Ga wani lemu na maizafi malam. Fa la hawla wa la quwwata illa billah. Ai sai ka jira.

Tambaya ta ta ashirin a wannan safe a wannan rana shine kana fi son zama ko tsayuwa? Eh to gaskiya ni ɗinnan nadan fiso zama saboda tsayuwa anada saurin gajiya amma zama koya ka dade a zaune musamman kai ɗalibin ilimi dama dole sai zama yafima dadi, amma tsayuwa kam gaskiya batada dadi, ako ina ne akoda yaushe, kuma akowani irin yanayi.